Abinci dai abu ne wanda muke ci domin a gina jikinmu da kuma ƙara mana nagarta da kuma lafiya. So dukkan wani abu mai rai yakan ci abinci domin ya zama cikin a nagarta da ƙoshin lafiya. To idan muka ci abinci wani lokaci inda abinci yakan rage to ya danganta. A in wanda muka ci ne ya rage sai mu tattara sai mu ba ma almajirai sadaka domin su masu ci a samu lada. In kuma wanda ya rage ne a tukunya sai a kwashe a zuba a cikin kula sai a sa shi a cikin firij. In yaso in za'a ci sai a ɗiba a je a sa shi a microwave a yi steaming ɗinsa a ci. To yadda muke da abinci kenan idan ya rage. Ko ince ragowar abincinmu da ya rage.

Fanka abu ne wanda ake amfani da shi domin ya bada iska haka shi ma AC sai dai iskan fanka ya bambanta da na AC. Domin shi fanka iska zalla yake badawa AC kuma yana bada sanyi ne da kuma iska. To, ah, in dai asu ne, ni na fi son iskan fanka saboda shine nagartacce wadda za ka samu lafiya. Musamman in ka buɗe tagan ka, iska mai kyau yana shigowa fanka kuma yana kaɗar da mara kyau yana fita. Wanda shi kuma AC za a kulle ko'ina abun da ka shaƙa yana nan kuma shi yana ba ka wani iska ko sanyi. Sanyin ma wanda ma yana iya gurbana, sa maka ciwo ko dai maka man tansu. A takaice dai na fi son iskan, na fi son, fanka akan AC.

To sabulu dai suna nan kala kala. Akwai sabulu na wanka, akwai sabulu na wanki. To in dai a sabulu na wanka ne, ah, ina amfani da sabulun Septol ko Dettol na wanka. In kuma sabulun wanki ne, muna amfani da canoe. Waɗannan sabulun da su ne muke amfani, ah, da shi ne yau da kullum.

Duk wani ɗan adam yana da buri wadda yake so ya gaya cimmawa a rayuwa. Saboda duk adam in ba yi da buri to zai zamana bai san ma inda ya dosa ba. So, ah, ni buri na a aikina shine in zama ƙwararre, in zamana cewa a sanadiyar aikina duk inda na yi an sani kuma na san aikin. Wadda ko bayan ba ni na bada gudummawa mai ƙarfi, wadda ko bayan ba ni za a dinga tunawa da shi, da ni a wurin aiki. To, babban buri na kenan in zama ƙwararre, na yi abin da za a dinga tuna da ni ko bayan ba ni a wurin aikin.

To shi kira abu ne wanda ake yin shi, a ake amfani da waya ko a kira ka a zahiri. To ya danganta, kuma magana na aiki, aiki inda mutum yake yi ne domin ya ga cewa ya inganta rayuwarsa. Gaskiya ne, a ya danganta ne. Nakan yi ma sati ba a kira ni ba saboda duk aikina ina tsayawa in yi su a kan kari. Indai an kira ni to wani abun ne ya taso na gaggawa inda za a iya kira na amma ba zan iya cewa adadin sau nawa bane yana iya yiwuwa ma a wata gaba ɗaya ba za a kira ni ba.

To haka ce abin sha abu ne, yana iya yiwuwa na ruwa, yana iya yiwuwa na kayan itatuwa. Amma tunda ba an bance itatuwa ba a nan, ana maganan abin sha ne. To ni duk a abin sha abin da na fi so shine ruwa. Ruwa zalla na fi son shi gaba ɗaya abin sha, akan komai.

Gashi abu ne wanda yake da san matuƙar kulawa a ko ina. Inda muna da gashin hammata, muna da gashin gaba ga gashin kai. Wani zubin gashi har a ƙirji ko ƙafa. To gaskiya gashin kai dai duk bayan sati ko sati biyu inda nake zuwa ne aski. Gashin hammata kuma inda nake amfani da vet domin ganin na cire shi dukbayan wata ɗaya ko biyu. Haka gashin gaba ma dubbayan wata ɗaya biyu nakan yi amfani da vet domin ganin na kwashe shi. Saboda idan yayi yawa, to fa za ka ji kanka ba ka jin daɗinka.

Hausawa suka ce wai ƙuruciya dangin hau-hauka. To yaro kuma dai yaro ne, yaro mankaza kuma ainji Hausawa. To abin da nake tuna daga yaro ko lokacin ƙuruciya shine zumunci da nake da shi. Don asali diyawan nan zumunci duk ƴan ƙuwa na ma an sa mun suna Hajjiya Zanwuce. Duk gida dai zan je ina shiga kuma bazan daɗe ba zan fita in ce zan wuce. To abin da nake tuna yake nan.

To wurare dai sun danganta. Akwai wurare na gari, akwai wurare na aikace aikace da dai sauransu. To kowanne ya danganta, kuma kowane wuri da abinda zai kaika. Akwai wurin da za ka tafi da wuri, akwai wurin da kuma bazaka tafi daga wuri da wuri ba sai daga baya kaje. To ya danganta da menene zakaje kayi a wannan wurin. To shine zai baka daman ko tafiya da wuri ko kuma tafiya daga baya.

Shi ofis dai wuri ne wanda muke aikace-aikacen mu ne yau da kullum inda muke neman abinci. Kuma da zaran mutum ya fita, aa da wuri ya je ofis ko kuma in ya shiga ofis to farko dai aa nakan duba jadawalin aikace-aikace na ne. In na duba jadawalin aikace-aikace na, in na gani sannan sai in san me zan yi. In kuma yana da aikin da jiya ban ƙarasa ba to sai in fara da shi kuma in duba jadawali tana iya yiwuwa akwai abin da ake bukatar shi da gaggawa. To aa wannan su ne abin da nake yi aa lokacin da na isa ofis a farko.

Tufafi ko sutura abune wadda muke amfani da shi domin suturta jikinmu. Ko matuƙar muna amfani da shi, to dole zai yi dauɗa ko kuma zai yi datti. To kuma in aka yi dauɗa ko yayi datti, to matuƙa yana da buƙatar me a wanke shi. To maganar sau nawa nake wanke tufafi ba zan iya cewa ga adadi ba. Amma dai nakan yi wanki a sati ɗaya ko sati biyu. Eh, a sati ɗaya ko sati biyu. In na tafi aiki, nayi wanki wannan satin duka zan saka kaya inje aiki. Sati mai zuwa in ina da lokaci zan wanke. In ban da lokaci zan bari wani satin sai na haɗa su gaba ɗaya na wanke. To inma na wanke kayana gaba ɗaya wani lokacin zan iya kaiwa ɗaya ban yi wanki ba. To ba zan iya cewa sau nawa nake wanke tufafina ba, sai dai adadin lokutan da nake wanke ba.

To saƙonni da ya danganta saƙonni ah wanda ake amfani da shi ta shafin sada zumuntan yanar gizo ko kuma wanda za ka yi rubutu kai tsaye. To koma wanne ne? Ah ni banida sa hannu akowani irin ah sako ko sakonni na banida wani sa hannu da nake amfani dashi.

To barkwanci, aka ce barkwanci abu ne ana nufin cewa ban dariya. Kai wani abu da mutane zaka sa su dariya ka sa su nishaɗi. To a, na iya ba, na iya ba da barkwanci ba don komai ba nakan rubuta kuma in na rubuta ma wani lokaci nakan sa in shirya shi in yaɗa shi'a shafukan sa da zimunta na yanar gizo. To na iya bada barkwanci sosai.

Musabaha abu ne mai kyau ko a musulunci. Dan musulunci ya nuna mana cewa da babba da ƙarami dukkan an haɗu ana iya musabaha. Saboda musabaha alama ce ta gaisuwa, alama ce ta mutunta juna, alama ce ta karrama juna. To don haka na iya musabaha kuma ina musabaha da mutane sosai. Saboda duk wadda na haɗu da shi nakan miƙa mashi hannun ince, "Assalamu alaikum", ya ce wa "Alaikum salam", muna musabaha, mu rabu.

To fensir dai abin rubutu ne, shi ma alƙalami abin rubutu ne. Banbancin fensir da alƙalami shi ne, shi fensir wadda kamfani ta riga ta yi, alƙalami kuma wadda ake amfani ne da tawada. To saboda yanayin yanda lokaci ya zo yanzu da kuma zamani yadda ta zo da shi yanzu, to, ah, na fi son fensir akan, ah, alƙalami. Saboda ko neman tawadar da za ka yi amfani da ita ma, ah, yana iya baka matsala. To shi yasa na fi son fensir akan alƙalami. Inda a baya ne zan ɗauki alƙalami saboda akwai tawada sosai a ko ina.

To waƙa abu ne wanda mutane suke yi domin nishaɗi. Tana iya wa waƙa ta soyayya, waƙa ta, ah, hikima da fasaha, waƙa ta karrama wani da dai sauransu. To amma kasancewata ta musulmi, yin magana a cikin bayi ma haramun ne. To bana yin waƙa a cikin bayi ko in ina wanka saboda musulunci bai yarda da shi ba.

To, aka ce dangantaka ana maganar cewa kusanci kenan ko ma'amalat ko kuma, uh, zaman 'yan'uwan juna al-- uh, ma'amala mai kyau. Dangantaka, maƙwabtaka kuma mutanen da suke tare da kai ga gida ga gida ko a cikin gida ga ɗaki ga ɗaki. To, kasancewar mu na musulmai kuma mun san, uh, sharimda ko kuma hakki na maƙwabta, so muna da alaƙa mai ƙarfi da dangantaka mai ƙarfi da mu da maƙwabtan mu. Saboda mun san maƙwabtan mu 'yan'uwa muke, 'yan'uwan juna ne kuma aminai ne. Duk abin da ya faru da mu, uh, maƙwabtan mu su ne mutane na farko da za su kawo mana ɗauki in na taimako ne. In kuma na farin ciki ne su ne na farko da za mu fara gani kafin 'yan'uwan mu na nesa su zo. So saboda haka maƙwabta yadda musulunci, uh, bayani akansu suna da matuƙar muhimmanci da akwai ɗanɗano ma ya ce da akwai wani wanda zai gaje ka to maƙwabcinka ne bayan 'yan'uwanka. To sai sa mu muna mutunta maƙwabta muna kuma daraja su mun ɗauke su da matuƙar muhimmanci domin duk abin da zai faru da mu su ne mutane na farko da zamu fara gani sun kawo mana ɗauki.

Ah, wata dai abu ne wanda Allah ya yi shi a sararin samaniya domin ya haska sararin samaniya kuma ya hasko duniya, inda kuma duniya sai ta yi kyau. Wani lokaci za ka ga cewa har da wasu taurari a zagaye da ita musamman da daddare in ta fara girma dinnan. To ah, wata abu ne mai kyau kallonsa kuma nakan kalle shi da daddare. Lokacin da ya haske nakan zauna in ta kallon shi a zagaye da shi. Za ka ga taurari nan suna ƙara sa shi kyau. To ina kallonsa nakan samu nishaɗi na ji daɗi. Kuma da zaran wata yafi to za ka ji garin mayama fi ni'ima. Wannan na daga cikin abin yasa nake son kallon wata.

Kowane ɗan adam da yadda Allah ya halicce shi kuma da irin baiwar da Allah ya ba shi. Sannan da ya tashi yayi mu da ƙafa biyu hannu biyu. To muna ana magana akan hannu ne, kowa kuma da wanda yake amfani da shi. Wani badame ne, wani bahago ne. To ni dai badame ne, da hannun dama nake amfani saboda ni badame ne. Hannun dama na shine komai na wa. Ya ma fi ƙarfi, ya fi yin komai. Saɓa nin hannun hagu. Da hannun dama nake amfani.

To, a nishaɗi abu ne wanda ake yin shi na farin ciki, inda kai da kanka ma za ka iya yi domin nishaɗantar da kanka. To, ni dai akasari in ina neman nishaɗi ne nakan je shafukan sada zumunta, inda nake zakulo ƙanƙana ƙananan fina-finan nishaɗi irin na su Marigayi, aaaa Rabiu Alasan Ɗan Ibro ko kuma na Bosho da dai sauransu dai, abin da nake yi ke nan don nishaɗi. In ka kalli wa'inan in ji nishaɗi, are na in ji daɗi.

To kasancewa ta ni dan jarida ne kuma mai zagaye ne ko kuma yawu domin neman labarai da sauransu. To aiki kuma yakan iya tasowa kuma ya haɗa ka da mutane daban-daban. Aiki yakan haɗa mu tare da ƙungiyoyi. To ƙungiya ita ce takan tsara abin da take buƙata, ni kuma nawa in je in ɗauko, ah, rahoton abun da ita wannan ƙungiyar take da buƙata. To, ah, duk wani abu su suke tsarawa, su suke faɗin yadda zai yiwu. Ni kuma nawa ne in je in ɗauko in zo in yaɗa shi a duniya domin duniya ta san me ita wannan ƙungiyar take yi a aikace.

Lafiya uwar jiki, in ji Hausawa suka ce babu mai fushi da ke. Dole duk ɗan adam mai hankali ko duk wani halitta mai hankali ya kiyaye lafiyansa, domin sai da lafiya ake iya komai. Ina yin abubuwa da dama don kiyaye lafiyata amma ya danganta. Ina tsaftace muhallina don kiyaye lafiyana. Ina tsaftace abubuwan abincin da zan ci. Ina tabbatar da tsafta, kwanon da tsafta, inda nake da tsafta. Ina wanke hannuna domin tsaftace, domin tsaftace kuma da gudun samun wani cutar da naji cin abinci zai ci da abin da zan ci zan wanke shi. Haka zan shiga bayi. Ina kiyayewa, in saka takalmi na gama in wanke hannuna domin, ah, lafiyata, ah sannan duk wani abu da zan yi, nakan kiyaye abin da ya shafi lafiyata. Na ga zai taɓa lafiyata. In na wankewa ne zan wanke. In kuma na neman abin da zan saka ne in kare, in kare daga kamuwa da iska wadda za ta iya sama ni cuta, sai in nema face mask in kulle. To, yadda nake yi ke nan don kiyaye lafiyata.

Toh magana dai akan aiki baya ƙarewa. Domin aiki wuri ne na nema dole kuma mutum ya kiyaye. Yadda nake tabbatar da ingancin aiki shine daga yanayin aikin da kuma binciken da innayi. Kana ganin abu mai kyau ka sani, kana ganin abu mara kyau ka sani, kana ganin abu mai inganci ka sani, kana ganin abun da bai da inganci ka sani. To ina zama ne in kalla sannan in tabbatar da ingancin aikin. Domin ingancinsa shine zai sa in karɓi aikin.

To horo dai abu ne wanda ake yi domin a gogar da mutum ko kuma mutum a ƙara mashi wata basira wadda bai san da ita ba. A duk kuma inda mutum yake aiki. To dangane da samun horo a wurin aiki gaskiya mu ba ma samu. Duk da muna aiki a Rediyo Najeriya Kaduna. A gwamnatin tarayya ta Najeriya ba ta damu da duba da yadda za ta horar da ma'aikatanta ba. Sai dai mu da kanmu ne muke horar da kanmu. Amma idan gwamnati ne ba ta yi, abin ba ka gane ba ka samu na kusa da kai wani zubin na kusa da mu su kuma su shirya bita da kuma horarwa tsakaninmu.

Waƙa dai abu ne wanda ake yinsa domin nishaɗi da kuma jin daɗi, inda wasu, ahh, sukan je da kansu su rera waƙa a studio su saki a duniya don mutane su amfana. Daga ciki ko mutane suna ji, suna jin daɗi. To akan yi shi a bayyane kuma akan yi shi a zuciya. To nakan yi waƙa a zuciya wani lokacin ina tafiya amma dai na fi yin zikiri a zuciyata. Yana da wuya in dinga yin waƙa amma na kan yi shi lokaci lokaci.

To, a wutan lantarki dai abu ne wanda muke mu'amala da shi a kai a kai. To, kamammunan muna biya ne ta, aa wato metre prepaid kenan. A ba prepaid ba, eh prepaid kai. To, a wata dai mukan biya naira dubu talatin zuwa arba'in, kowane wata. Abin da muke biya kenan na kuɗin wutan lantarki.

Waya dai abu ne da muke amfani da shi a kowane lokaci. Faɗin so nawa nake amfani da waya a rana gaskiya abu ne wanda ba zan iya faɗi ba. Domin ni a ko da yaushe in dai ba bacci ko wani karatu ko aiki ba ina amfani da wayata a kowane lokaci. Saboda duk wasu al'amura na ma akan waya nake. To bani da wani lokaci na da nake zaune ba tare da ina amfani da waya ba.

To lulluɓa abune wanda akeyi saboda wasu dalilai. Tana iya yiwuwa ka lulluɓe jikinka da bargo koda zani. Dalili kuwa shine misali akwai sanyi, kana jin sanyi sosai zaka lulluɓa. Ina lulluɓa da bargo saboda innaji sanyi ina lulluɓa dashi.

To zaƙi da gishiri duka abu ne wanda suke da amfani a jikin ɗan adam. Zaƙi kuma kala kala ne, hatta abincin da muke ci duka akwai zaƙi. Abin sha da muke sha duka abubuwa ne masu zaƙi kuma duk suna da amfani a jikin ɗan adam. Gishiri kuma inda shi yau akan same sa a wasu abubuwa wanda dai daluddaba su da yawa. Sannan kuma gishiri muna amfani da shi a abinci. To aa duka guda biyun ina son su. Ina son kayan zaƙi kuma ina son kayan gishiri saboda abinci bazan ci ba babu gishiri. Kayan sha kuma na marmari ko na aa ruwa shi ma bazai yiwu ba har sai inda zaƙi a cikinsa. Toh don haka duka ina amfani da shi duka ina son zaƙi kuma ina son gishiri.

Kura abu ne wanda yake faruwa a kowane lokaci, musamman idan aka ce lokacin iska ko hunturu. Wannan lokuta an fi samun ƙura akai akai. To a sau nawa ake sharewa? Ya danganta. Idan ƙura ya shigo cikin ɗaki a kowane lokaci za a share shi. So a ba zan iya cewa sau nawa ba, si dai zan iya cewa da safe za a share ƙura da rana da yamma idan lokacin ƙura ne sosai. In kuma ba lokacin ƙura ba ne, to ana iya a sharewa so biyu a rana tunda a ɗaki ba ƙura to ba abin da za a share.

To aa, shi dai shawara abu ne wanda ake ba da shi ko ake yanke shi a yadda ya zo, musamman a wurin aiki. Akwai abun da za ka ko kuma za'a taru ana yi, inda za'a nemi shawaran mutane domin a gyara aiki ko inganta aikin da ake yi. To ni na kan yanke shawara ne a wurin aiki yadda abun ya zo. In abun ya zo na ga ina da ƙarin haske da zan yi sai in ba da shawara. Amma bana yanke shawara a aiki a kai tsaye, har sai in na san mene ne sannan sai in ba da shawara a kai.

To zama dai ana yin shi ne a yadda ya zo. Amma ni na fi son na kishin gida. In de na zauna, naje shingida. Ban cika son zama haka ba sai dai in a kan kujera ne to na kan zauna wani lokacin. Amma na fi son na kishin gida haka na ke zama na. In ina zaune ne a kuma kan kafet ko taburma, shi ma na fi kishin gida a kan na zauna dirshan.

To idanu dai abu ne wanda ake amfani da shi wurin gani. Wanda duk wani halittan Allah za ka tadda yana da idanu, musamman masu rai da suke motsi. To ni kalan idanu na, launin idanu ka na baƙaƙe ne, da fari da baƙi. Tunda idanu sun kasu kashi kashi akwai mai bulu, mai shuɗi, akwai mai ruwan ƙasa brown, akwai mai baƙi. Gasunan dai kala kala ya danganta da ko wane ƙasa. Matsayi na na baƙin mutum, ɗan Afrika to ni launin ido na baƙi ne tunda ma ni ma kai na baƙi ne.

Aiki dai in aka maganan kayan aikin, to abune wanda ake amfani dasu na dai daya shafa wannan aikace-aikacen. In kayan aikine na gida to sunada yawa. Akwai tukwane, akwai kwanuka, akwai kuma abubuwan gyaran shuke-shuke ko kuma kwata, akwai manjagara, akwai almakashin yanka fulawa. In kuma wurin aikine wanda kake inda nake aiki, to ina amfani da kayan aiki irinsu mic jack don ɗaukan magana wato recorder na hannu, na ɗaukan magana, ina amfani da kwamfiyuta don editing sannan akwai microphone wanda nake amfani dasu. Waɗannan sune kayan aiki da nake amfani dasu a wuraren aikina.

To takaddun aiki de, abubuwa ne masu mahimmanci kuma muna kula da su da mahimmanci saboda muna ajiye su a inda ake cewa library, a sasu a archive. To muna ajiye su a nan ɗakin ajiya, in mun yi aiki da su mun gama aiki. Inda muke adana takardun aiki kenan ko kuma inda muke ajiye takardunmu na aiki.

In aka yi maganar abinci, ana magana ne akan abin da ke ƙara ɗan atar nagarta da kuzari a jiki. Kuma da abinci na ɗanɗano. Hannun ɗanɗano ana magana to shine abin da ke sa ka kaji daɗi. To abincin da nake jin daɗin shi shine tuwo miyan kuka. Ina matuƙar son tuwo miyan kuka saboda yana sa ni jin daɗi duk sanda na ci shi. A wani lokacin kuma ina son ɗan wake amma wanda na fi so shi ne tuwo miyan kuka.

Hulɗa ana magana ne na yadda mutane ko mutum da mutum suke haɗuwa su wanzar da wani abu. Yana iya yiyuwa na aiki na cinikayya da sauransu. To yadda nake hurɗa da abokan ciniki shine muna mutunta juna, da me siye da me sedawa dole se an mutunta juna. Sannan za a yi samu a dedeto. To abokin ciniki a duk wurin me seda kaya yana da mahimmanci kuma yana da ƙima a idonsa. To abokin hulɗa na ina mutunta shi akan harka cinikayya.

To, a litattafai abubuwa ne wadda aka yi su domin nishaɗantarwa. Litattafai kuma suna nan kala kala. Akwai litattafai wadda ake ce wa Nobel, ƙirƙirarrun labarai, wani zubin kuma labaran abin da ya faru ne. Akwai na Hausa, akwai na Turanci da yarurruka dayawa. Sannan a litattafai kuma akwai littattafan addini irin su Fiqihu, irin su, a, Sira, irin su Hadisi, irin su Bulugul Maram, irin su Alqur'ani mai girma da de sauransu. To, a, ina son karanta litattafai saboda in kana karanta litattafai, tananne kake ƙara samun ilimi da kuma sanin abin da duniya take ciki.

To, in aka yi maganan inganci, ana maganan nagarta ke nan ko ƙara karsashi ko ƙara huɓɓasa akan aiki. To, a, yadda nake inganta aikina shine ina tsayawa tsayin daka, inga na aiki mai nagarta, na aiki ingantacce, aiki mai kyau wadda za a yi alfahari da ni a wurin aiki kuma haka sama masu saurarena ma za su ji daɗin abin da na kawo musu. Kuma nakan tabbatar da cewa aikina, ah, nayi balancing wato na kawo, in rohoto ne daga ɓangare biyu, da mai ƙara da wadda ake ƙara ko kuma da wadda ake nema da kuma wanda ake nema a wurin shi domin kowa in sauke haƙƙin da ke kansa. Ta haka nake inganta aikina.

To, in akayi maganar gado da ƙasa abu ne wanda ya bambanta kuma wuri ne wanda duka ana iya kwana a kai. Ana iya ajiye katifa a ƙasa a kwana, ana kuma iya ajiye katifa a kan gado ko in ce katakon gado. To aah duka ina kwana amma zan ce nafi kwana a gado fiye da ƙasa. Amma idan na gaji sosai na fi son na kwana a ƙasa domin jiki na nafi jin daɗinsa. Amma dai a kasali nafi kwana a gado.

To, in akayi maganar rahoto, ana magana abu ne wanda kake rubuta. Tana iya yiwa rahoto na aiki ko rahoto a kanka ko ka ga wani abu ka rubuta rahoto a kansa. So saboda ni ma'abocin social media ne kuma ni ma'aikacin gidan jarida ne, to ba zan iya cewa sau nawa nake rubuta rahoto ba domin a kowane lokaci ina cikin rubutu ne. Nakan rubuta rahoto a shafukan sada zumunta na, nakan kuma rubuta rahoto ko nakan ɗauko rahoto in kuma zo na rubuta in karanta waɗda za a yi a gidan rediyo. Sannan kuma nakan rubuta rahoto na musamman na ajiye don kai nan. So a ba ni da wani adadin sau nawa nake rubutawa, ya danganta ne. A kullum nakan iya rubuta rahoto ma fiye da goma, ita wani zuƙin kuma ba zan rubuta ba.

In aka yi maganar ziyara, ana maganar zuwa wuri wanda kake so don jin daɗin ka. To ni dai babu inda nake son ziyarta a rayuwa ta irin ƙasar Saudi Arabia. Ina son ziyartar ƙasar Saudi Arabia saboda in je in gabatar da ibada kuma in ziyarci ma'aikin annabi, Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ah, ina son ziyartar ƙasar Saudiyya. Bayan wannan kuma akwai abubuwan tarihi a wannan ƙasa wadda nake so in ziyarta a kowane lokaci.

Alhamdulillah rubutu idan aka yi maganar rubutu to ana magana ne tana iya yiwa da tawada ko da pensil ko da biro. To a gaskiya ana magana ne akan kyau, rubutu mai kyau wadda za ka gan shi wasu su yi shi ah da wani salo da dai sauransu. To ni gaskiya rubutuna bayi da kyau. Nakan yi rubutu ne yadda zan gane. Don ko jarabawa ne wani lokacin ana in aka ma faɗar da ni sai in na je na yi bayani sannan a ce in karanta abin da na yi rubuta ba a fahimta ba sannan na karanta a gane rubutuna bayi da kyau.

To in aka yi maganan wuta, akwai wuta na risho, akwai wuta na tukunyan gas, akwai wuta na murhu, na ice ko na gawayi. Sannan kuma akwai wuta na lantarki. To duk wayannan wutan babu wadda ban iya kunnawa ba. Na iya kunna wuta kowane iri ne, dukkansu.

Musamman a aiki, to ai ƙa'idoji a aiki abune wanda dole zaka bishi. Domin ana maganar ƙa'idoji, ana maganar abune wanda shine yake tafiyar da wannan aiki wanda in babu shi babu wannan aiki. Ko wane aiki ko kowane abu da mutum ke gabatarwa yana da ƙa'idojin da ake yin sa. To musamman a aiki kuma ƙa'idoji wajibi ne. Duk wani aiki yana da ƙa'idarsa. A takaice ma shi kan shi aikin sai da aka yi shi da ƙa'idoji da wasu sharaɗɗai wanda su ne za su zama jigo a kan aikin wanda idan babu wannan ƙa'idojin to aikin ma ba zai tabbata ba. To matsayina na mai biyayya mai kuma son aikina ina bin ƙa'idojin aiki domin na gabatar da aikina yadda ya kamata domin na yi aikina yadda, ah, ya dace. Domin kuma na yi aikina bisa da gaskiya kuma na bi wa'yannan ƙa'idojin aikin saboda su ne wadda a wurin aiki za su ƙara mini nagarta kuma su ne wadda za su ƙara mini, ah, wato martaba a idon abokan aikina da kuma shuwagabannina. Saboda me? Na bi ƙa'idojin da aka bi aka shar'anta wannan aiki kuma na yi amfani da su. To don haka ni kaina sai na fi cin ribar aikin kuma sai na fi cin galabar aikin. Kin sa ruwan zafi?

In akayi maganar kammalawa ana nufin gamawa to shi kuma duk wani abu da aiki yana da yadda ake kammala shi. Musamman aiki to yadda nake kammala aiki a lokaci shine, ah ya danganta da yadda aikin ya zo mun tana iya yiwuwa, ah kamar ni ma'aikacin jarida ne in lokacin tashi na yanzan tashi in kuma ina aiki ne misali idan rahoto ne na kawo to zan fara shi da gabatarwa daga ƙarshe kuma in kammala shi in rufe aikin. To, yadda nake kammala dukkanin wani aiki kenan a lokacin da nake kan aiki. Muji?

To ake maganan ƴa'ƴan itace sune irin su mangwaro, gwaiba, lemu, ayaba, abarba, kankana, da dai sauransu inibi aaaa, da kuma irin su aaa, apple. Ga dai sunan suna da yawa. To aaaa, a cikinsu duka ƴa'ƴan ita-itacen da na fi so shine na fi son kankana. Duk a cikin ƴa'ƴan itace nafi son kankana. Nafi jin daɗinsa, musamman na samu wanda yai ja yai zaki so shi na fi so. Kankana dai shi ne ƴa'ƴan itacen dana fi so.

To, intanet abu ne wadda zamani ya zo da shi, wadda yanzu zance kusan duk wata al'amura da shi muke amfani. Muna amfani da, ah, wato intanet a wayoyinmu, a kwamfuta har da talabijin. Duk wasu abubuwan da muke a wannan lokacin ya koma intanet. Ni ba ni da wani adadin sau nawa nake amfani da intanet saboda wayata kullum network dinta ko kuma intanet dinta a kunne yake. Haka zaluka, in TV na ne shi ma haka, da shi yake amfani. Kwamfuta ma, kwamfuta dina shi ma in yana kunne, intanet dinsa yana kunne. So ba ni da adadin da nake amfani da shi a kowane lokaci ina amfani intanet.

Ga duk wani musulmi addu'a wajibi ne a wurinsa. A matsayina na musulmi ina neman dacewa a wurin Mahaliccina Allah ke nan, kuma ina neman Allah ya karbi ibadata. Kuma ina neman Al-a nema a wurin Allah na al'amurana na yau da kullun. Kuma ina neman tsari a wurin Allah, ina neman yafiya a wurin Allah, ina neman Allah ya shaga lamari na, to addu'a a wurina ya zama wajibi. Saboda duk wani abu ba kai kake yi ba, Mahaliccinmu Allah Subhanahu wa Ta'ala shi yake yi. To a dan-dan haka ina yin addu'a kullum domin na samu dace, domin na samu biyan bukata a wurin Allah, domin shi kaɗai zai iya biya mun bukata, ba wani ba. Babu wani mahaluki ko ɗan adam wadda zai iya biya mun bukata. So kullum ina yin addu'a saboda neman dacewa da kuma neman samun waraka ko yafiya a wurin ah Mahaliccina Allah. Shi yasa kullum nake yin addu'a ko in ce ma nake dage wa da yin addu'a.

In aka yi maganan jagoranta, ana maganan ka shige ma mutane gaba kenan, aaah, domin ka tabbatar da abin da suke yi sun yi daidai. To a don haka, ni ina jagorantar mutane ne bisa ga adalci da gaskiya da kuma bada shawarwari yadda ya dace. Domin sai da wannan shi ne za ka zama jagora na gari. Ka kamanta gaskiya, sannan kuma ka yi adalci a dukkanin abun da aka ɗaura ka a matsayin ka na jagora. Inda nake jagorantar mutane ke nan bisa gaskiya da rukon amana.

To ayyuka abu ne wanda dama in suna da yawa dole ne a za suyi maka yawa ta yadda ba za ka iya yi ba. To wani lokuta idan ayyuka suka yi yawa ya zama wajibi in raba shi ga wasu musamman a wurin aiki mu na report dole muka raba ayyuka, mutumo su je su ɗauko voice over, wasu je su yi interview wasu kuma su je su yi wasu aikace aikacen. So na kan raba ayyuka ga wasu saboda da haka ne nima aiki zai yi man sauƙi.

Tsintsiya, in aka yi maganar tsintsiya ana magana ne abu wanda ake shara dashi. A nan kuma tsintsiya ya kasu kashi biyu, akwai tsintsiyar laushi akwai tsintsiyar zabori. Akwai kuma tsintsiya na bature wadda ake amfani dashi. To a mude mun fi amfani da tsintsiyar zabori ko kuma tsintsiyar laushi. Wa'inan sune tsintsiyen da muka fi amfani dasu.